Eh tabbas ina bin ka'idojin aiki a duk sanda ya kama. Ka'idojin aiki abun bi ne ga duk wanda yake son ya cimma burinsa a wajen aikinsa. Dan tafiya yadda ya kamata a gurin aiki ya kan dace mutum ya bi ka'idojin aiki dan kiyaye haƙƙin aikin da aka ɗaura ka akai.

Eh miya, idan miya yana da zafi yafi daɗi wurin cin abinci. Dan cikin ɗan adam yakan so abu mai zafi zafi dan ƙara wa jiki lafiya. Sabida haka miya mai zafi shine abinda nafi so a duk lokacin da nazo cin abinci.

Eh, a kullum nakan farka ah, a misalin ƙarfe uku da rabi, wani lokacin ƙarfe huɗu, wani sa'in ƙarfe biyar, wani sa'in kuma ƙarfe biyar da rabi. Wannan su ne lokutan da nake tashi kusan kullum da yaushe.

Eh nakan riƙe riga aljihuna amma ba kowane lokaci ba. Wannan abu ne wanda ɗan adam kan samu kansa a ciki a lokacin da wata ƙilan yake kan tafiya ko kuma yake tsaye yana jin bayani ga wani.

A alal aƙiƙa ni ba mai sanya wanda na irin na English wear bane, to sabida haka ba na sanya bel, ba na sanya bel kullum.

Abin da yake mafi mahimmanci a cikin abokantaka shine riƙe amanar juna da kuma yarda sa'annan kuma aboki ya kasance ba wanda zai cutar da ɗan'uwanshi bane.

Eh ina son abinci mai yaji. A magana ta gaskiya na kan so inji abinci yana da yaji don wannan shi ke bani armashi wurin cin abinci amma kuma kada yajin ya kasance mai yawa.

Aaa launin tawada da nake amfani da shi shine blue. Sannan kuwa nakan yi amfani da baƙi aaaa akai akai. Sannan kuma nakan yi amfani da ja tunda ina na makin takardun ɗalibai.

Ina tafawa ne a duk lokacin da na ga an yi abin yabo ko na ga ɗalibi ya yi ƙoƙari wurin wani aiki da na sashi to sai na tafa.

Eh, ina zuwa aiki lokaci daidai sai dai hali na rayuwa wanda ɗan adam bai fi ƙarfin ya tafi wurin aiki latti ba. Idan wani uzuri ya bijiro to mutum yakan yi latti amma dai na kan je aiki lokaci daidai.

Mu ɓangaren launin mu shine launin baƙin fata. Dan mu yan Afirka ne. Eh, dan mu yan Afirka ne. To kuma wannan baƙin fata muna alfahari da shi. Muna ƙara gode wa Allah da ya halicce mu a cikin wannan launi.

Eh, a lokacin hutu nakan shaƙata ne wurin, a, samun lokaci da iyalina da kuma abokanaina da kuma yan uwa, a, na kusa da na nesa a lokacin da in ya kama.

Tabbas ina iya ɗinka tufafi. Amma a yanzu tunda ba ni da keken aiki a gaskiya ya kwana biyu da na ɗinka tufafi. Amma idan na samu keke zan iya ɗinkawa.

Abin da nake son canza a wurin aiki shine a yanayin mu'amala na da abokan aiki. Sa'annan kuma a kujerar zamata na son in canza.

Ranan biyan albashi ta kan kasance kaman wata ranan sallah ne, dan na kan kasance cike da nishaɗi da kuma jin daɗi da kuma fatan cewa za a biya ni albashi. Eh.

Eh ina jurewa barkono mai yaji, dan daman tun can ina son abinci mai yaji amma dai kawai kar yayi yawa ne.